Atakai ce babu wani fure guda ɗaya wanda zance gashinan shi na fi so. Ni dai kawai ina so in ga shukoki masu fure kuma suna wato matukar birge ne idan na ga an yi shuke-shuke domin iskar da suke ba wa mutum.

Ya danganta da irin wutar da kuka samu. Idan sun ba mu wuta sosai, makan gabil yayi ɗan sama sosai. Idan kuma ba su ba mu wuta ba, to za mu ga bil ɗan mu bi sama can sosai ba.

Ai mu mun taso kusan da sabon cewa, idan mutum zai yi hamma kamar ya zama wajibi. Idan abun ya zama maka wajibi ne ma kawai ka, ka rufe baƙi domin kar ka cutar da wanda yake kusa da kai kuma babu girma ma a ga baƙin ka a buɗe. Ya wangale.

Ina zuwa shagon da abokaina suke, irin shagon provision store haka. Shagon ya danganta da ya kawai gaskiya. Shaguna indai akwai wanda na sani a ciki nakan je wajen in yi masa siyayya mai ciki.

Gaskiya, duk zafinda aka ce zai sa ni in bar daki na, in fito waje, gaskiya wannan zafi, za iya cewa ya kai mataka sosai da sosai, amma ba zan iya cewa ga wani hanya takamaimai da nake guje ma hakan ba.

Ni buri na idan Najeriya yake ba zai wuce hanga nayi daga abin da ya zamar min wajibi ba kawai na sauke nauyin da yake ba tu'a na hankaina. Shi ne babban buri na idan Najeriya yake, kanda na buri.

Gaskiya malamin da na fi so na saurari tafsirinsa shine Sheik Jafar Mahmud Adam amma shi ya rasu. Amma waɗanda suƙi raye wanda na fi so na saurari wa'azansa shine Malam Aminu Ibrahim Daurawa. Siye Sheik Isa Ali.

Babu wani restaurant da yake wajenmu, sai dai gida. Ina da buƙatar abinci, to dole ne ka yi takakkiya ka je inda ake sayar da abincin domin ka siyo. Amma.

Gaskiya nakan nemanma kai na sauƙi ne kawai. Duk inda zan ɗan samu support haka na jingina, ko wani abu shi nake yi amma ba wai na kan yi wani abu na musamman ba ne in samu sauƙi.

Ni ba zan ce ga wani abu takamaimai ba idan ina nishaɗi. Kawai nishaɗina yana zuwa ne idan ina scrolling wayana, ina dudduba abubuwan da nake so akwai data a wayana. Shi ne kawai nishaɗi da nake samu.

Gaskiya rabon da in yi amfani da kyandir ni dai a karon kai na gaskiya an jima. Jimawar da zan iya cewa an ɗauki shekaru da yawa gaskiya. An sami shekaru masu matuƙar yawa.

Bikin da na fi so ba wani biki bane face irin bikin Sallah haka. Ina so in ga kowa yana cikin farin ciki, bawai taron mutane sosai kamar a biki da zan ga fuskokin da ban jin ban san su ba wasu ko kuma bana mu'amala da su.

Kawai nakan jera su nezanci a cikin ƙwaƙwalwa na. Ni na san wanda ya fi mahimmanci, wanda ya fi mahimmanci kusan zan iya cewa da shi zan fara. Amma babu wani takamaiman yanda nake tsara su ko in jira su wai a cikin ƙwaƙwalwa na.

Ina sanya tabarau musamman idan zan yi tuƙi a babur. Zan sa tabarau domin in guje ma iska ko ƙura ko wani duk wani abun da zai taɓa mun ido na, dalilin da yasa nake sanya tabarau kenan.

Babu wani littafi a halin yanzu da nake karantawa. Amma ina karanta littafin tsarki wato Al-Ƙur'ani. Ga wanda in ka karanta za ka sami lada. Wancan kuma sai dai a koya maka wasu tsare-tsaren rayuwa waɗanda ba su suka kawo ka ba.

Kamar yadda na faɗi, abu biyu ne kawai ko dai in yi danne-danne cikin wayata ina zaune ko kuma in yi azkar. Su ne abubuwan da nake yi gaskiya, ban da haka zan iya cewa babu abinda na ke yi.

Miyar da na fi so shine miyar taushe kawai. Miyar da zan ci abinci, ina nufin miyar da zan ci white rice da white rice da wake ko wani abu haka. Ita ce miyar da na fi so. Ban san wata miya ta musamman kuwa.

Na fi cin abinci da cokali. Ba na amfani da, da hannu gaskiya. Idan dai ba wai na rasa abin da zan sa na cokali din ba, to na fi son inyi amfani da hannu na wurin cokali na.

Ni ɗan kasuwa ne kusan zan iya cewa kusan kullum sai naje kasuwa gaskiya. Kusan kullum ne. Da na kalli fashi ranar Lahadi, amma yanzu ma ranar Lahadin kullum ina zuwa.

Gashi na kullum da safe nakan kula da shi, sannan ina da mayuka guda biyu waɗanda ba zan iya, ban ma san sunan su ba waɗanda nake gogawa a gashin amma banda su gaskiya babu kusan yadda zan ce wai ina kula da shi.

Indai sa hannuna ba mai wahala ba ne. Wasu 'yan ƙananan kewaye kewaye ne a jikin harafin sunana da su nake yin saka hannuna. Be da wahala kawai kai tsaye nake yin sa.

Gaskiya ina gina dangantakata da kostoma har idan na lura da cewa shi wannan kostoman nawa yana da niyyar siya, to na kan yi masa di yadda za a yi ya dawo gobe. Ina da wannan kokarin.

Ban san fanka ta cika gudu ko kuma rashin gudu na kan so fanka ta kasance a mataki na uku. Gaskiya na fi jin ta a jikina idan ta kasance a wannan matakin, amma in dai ta yi gudun nan, to har jikina ban jin daɗi.

Akwai wayar landline da aka connecting ta daga ofis ɗin maigidana zuwa kewayan da nake a reception to da ita ake kira na in an sa kira. Ni ma idan ina da tambaya zan yi kira da ita.

Wani tallace-tallace, ni ba ni ne nake kula da sashen da zan je ina tallace-tallace ba. Ni zan iya cewa kusan aikina ƙayyadajje ne. Idan na fito kawai na san me zan aiwatar a gaban desk ina.

Gaskiya, du abun da na karanto ko na ci karo da shi na ɓangaren da ya shafi lafiyar mutum, nakan tsaya in saurara wanda na san zan iya kiyayewa, zan iya ƙoƙari na in kiyaye. Wasu kuma abubuwan dole ka bar sa haka.

Ni waya na wayan Infinix ne nake amfani da shi a yanzu haka. Babu wata waya da za a ce wai me tsada ba ce wai sosai. Wayan Infinix ne a hannuna da ita nake amfani.

Kulle ƙofa ina tsamanin ya zama kusan dole ne zance, kusan dole ne zance kulle ƙofa saboda ina da abubuwa masu muhimmanci a ɗaki. Kuma abin da yafi komai muhimmanci ma shine ranka. Dole ka kiyaye lafiyar ka, ka kulle ƙofa.

Ina da mafici na, na, na kata, na hannu da nake fiffitawa da shi. Kuma kana fikicin tufafi to wannan dai ba zan iya cewa komai ba saboda tambayar ba ta fito sosai ba.

Kayan aiki da muke amfani da su ya kasance na'ura ce ta kwamfuta kusan dukkanin wasu bayanan kamfani namu yana ciki, da ɗaliban da muka yi ma aiki duka yana cikin ta kwamfutas.

Kujeru suna da daɗi amma ba dai kujeru na ba. Kujerun da suke da suke ofis saboda ita kujeran mu duk ta da gargaje zance. Ko tasha zamade da sauransu haka. Amma dai sauran kujeru tabbas suna da.

Aidikansu ko ɗaya ba na amfani da su, amma lokacin da ina matakin jami'a, na fi so in hau bos ta makaranta, yanzu kuma bayan an gama ina gida, wato na fi son in hau babur ɗina inje dik inda zanje.

Ai ni mutun ne mai son zaƙi gaskiya. To a takaice zan iya cewa na fi son kaya masu ɗan zaƙi akan baƙi gaskiya. Ban son k abu mai gishiri saboda in zaƙi yayi yawa zaka iya sha.

Share gida ba aikina ba ne, amma dai kusan kullum ana share gidanmu. Kusan kullum ne gaskiya. Akwai wacce take sharewa, ni ba aikina ba ne. In je kasuwa, in je aiki kuma in yi share.

Idan sauro ya yi min yawa gaskiya kawai na kan lulluɓe ne, idan kuma lokacin zafi ne, sai in kunna fanka. Idan ta wana ta wana shi ke nan za ka ga sauro ya gudu da kanshi.

Farka-farkawa ta daga bacci ya danganta da irin gajiyar da na yi wasu lokutan. Idan na gaji sosai, sai in daɗe ma har asubahin ban yi farkin bacci ba. Amma kuma idan wata rana sai in kai har sha biyu daya ma bacin bai zo ba.

Matashi guda ɗaya nake amfani da shi gaskiya sai dai wasu lokutan idan ƙafafu na sun gaji sai in ɗura ɗaya kan ɗaya haka. In ɗura bisa shi matashin amma gaskiya matashina guda ɗaya ne.

Gaskiya abin da na fi tunawa da shi shine yanda mahaifiyar mu take tarbiyantar da mu, shine abubuwan da suka fi zamamu a cikin rai a lokacin yarinta ta. Gaskiya suna da matuƙar tasiri a wanda nake yanzu.

Duk da cewa ban gane wane kwana bane, amma ni dai ko da yaushe gaskiya a cikin ɗaki nake kwana kan katifata. Ba ni kwana a wani waje ko gidan abokai ko kuma waje makamanci da haka wanda banda tabbaci a kan shi na kwana.

Ai kawai kuɗi amfanin su ka kashe, amma duk sanda aka ba ni su idan har na tabbatar da ingancin su na duba su, to bani da woni buri ko kuma woni binciken kwak-kwafi a kan su.

Na kan so in zauna ne a kishingide musamman idan ni kaɗai ne a waje ba tare da idan mutane ba. Tuƙuru zan, zan zauna ne yanda zai yi min dadi kawai ba wai yanda kowa yake zaman shi ba. Ina zama ne yanda ni nake so in zauna.

Gaskiya, abun da nake jin tsoro a rayuwata shine kawai in mutu babu imani. Ina rokon Allah ya sa in cika da kyau da imani a rayuwata. Allah ya taimake ni akan abun da nake yi, ya ba ni ƙarfin imani.

Ni nakan kammala ayyuka na ne a lokacin da--ina ga lokacin kammaluwarsa ya yi. Ina ba ma komai lokaci, komai da lokaci kuma nake aiwatar da shi kuma nake wato yin sa.

Ni da madara mukanyi sati, indai ba wai madarar shayi ba. Madara, zallar madara, irin ta nono dai ana siyarwa amma ban siya. To sai kuma irin ta kanti haka wacce bazaka iya ce mata zallar madara ba.

Apps guda uku ne na fi amfani da su matuƙa sosai a halin yanzu a wayata. Na farko za ka sa WhatsApp, za ka sa Twitter wato manhajar X kenan, sannan na uku za ka sa Facebook. Ina amfani da su.

A yiwu ka ji an ce, addu'a makamun mumini ba. Ai kullum cikin tamaki, kullum addu'a cikin tamake Domin Allah ya kare mu daga abin da mu ci gani da wanda ba mu gani, kuma ya sanya albarka a cikin rayuwanmu da a halinmu da nemanmu da zuriyar mu.

To, abubuwan da nake yi don in ƙara aiki bai wuce in sanya karatu, ƙira'a ko kuma wa'azi. To wasu lokutan man har idan ina jin nishaɗi na kan saka waƙoƙi haka.

Ko ɗaya ina kusan waje wanda babu hayaniya cikinsa domin hayaniya damuna take. Na fi so waje wanda babu hayaniya kwata-kwata. Ina son waje da ya ci babu hayaniya.

Ni ba ma'abocin shan wato cream bane, to banma san yanda itacen nasu yake yi ba a takaice. Ban san yanda yake ba, saboda ni ba ma'abocin shan shi cream ɗin bane ba. Ban san akwai itace kala kala ba.